Eh to kana fison kayan zaki ko gishiri? Gaskiya na fison kayan zaki ƙwarai ma da gaske akan su kayan gishiri. Kayan gishiri mostly dole sai don ma za ka ci abinci ne kuma, ah wani lokaci maggi ma ya wadatar ba sai an sa gishirin ba su na fi son kayan zaki gaskiya.

Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? Eh to gaskiya idan mutum na jin damuwa musamman damuwa irin ta rayuwa ta yau da kullum a matsayinka na mumini musulmi, abin da ya dace da kai shine ka rinƙa ambaton Allah kuma da karatun littafinsa Alkur'ani mai girma. Wannan yana taimakawa ƙware da gaske wurin kawar da damuwa sosai da sosai yana taimakawa sosai.

Eh to gaskiya lokacin da na fi so na shekara shine lokacin watan azumi. Duba da irin yanzu da kwamai da muke ciki suga azumi, a wurin aiki ma za ka samu wukar hunhutu, za ka samu wadataccen lokacin da za ka gana da ubangijinka, and wadata dai tana yawaita gaskiya irin wannan lokaci na azumi. Su na fi so lokacin azumi gaskiya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Ah ƙwarai dagaske ma kuwa ina shan a ruwa na 'ya'yan itace, ƙwarai dagaske. Ina ganin duk cikin kayan itace duk wanda za a yi ciwa za a matse shi, a fidda ruwan shi. To gaskiya ina ta ammali da shi sosai ina shan ruwan.

Eh to, da sanin samu ne gaskiya. Zanfi bukatar da taksi dinnan, saboda ita babu bata lokaci, baza tayi cunkosu kamar na bas dan ba, kuma za ta fi saurin tafiya, duba da basu an tsaya yi mata dogon lodi ba. So nafison taksi.

Eh, ina iya rera waƙa gaskiya. Waƙa kalama daban daban ya danganta da kalar wakar da ake so da kuma wadda nican da na fi bata muhimmanci kamar a zawjatun Nabi wadda ake cewa "Azwajuhu ba'da Khadijin ashara Sawdatu thumma A'ishul motammara". To ina son wannan waƙar sosai gaskiya.

Oh to lokacin fitar kasuwa ƙarfe goma na safe shine asalin tsatsaran lokacin da ake fita kasuwa gaskiya. Wasu na fita ƙafin lokacin wasu kuma bayan lokacin amma da ni da zan so zan fita kasuwa ne da ƙarfe goma na safe.

Eh to duk da dai yanzu ba Irin da ba wani dogon sauraron kiɗa ne ke yi ba gaskiya. Kiɗan mari da ka ke so bayani ban gane shi ba. So yanayin kiɗa dai irin namu na gargajiya na Hausa wanda ake a cikin fina-finai ina saurare.

Me kake yi don kiyaye lafiya? To gaskiya abun da nake yi saboda kiyaye lafiya shine zan tabbatar da cewa na ci abinci mai kyau, lokacin da kuma ya kamata sannan ina yawan shan ruwa, sannan kuma ina fita wurin motsa jiki saboda inganta lafiya.

Eh to su abokan ciniki gaskiya mutane ne na musamman. So yadda nake magana da su shine na magana da su ta fahimta, ta kyakkyawar mu'amala. Ko da kuwa mutum ba zai sayi kaya a wurina ba, so zai yi ƙoƙarin gana mai magana mai daɗi wadda za ta sa ko da ba mu ƙulla wata harka ta ciniki ba, za mu riƙa mutunta juna da kuma girmama juna.

Yaya kake bikin ranar haihuwar ku? To ni bana gaskiya wannan bikina ranar haihuwa. Saboda ya saba mu al'ada ta da kuma addinina su bana yin shi gaskiya.

Eh to waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? So kayan aiki dai na zamani gaskiya, na daidai da zamani aka sari duk abin da aka ce yanzu gashi ana iya yin shi zamani ya zo da shi kuma yana da matuƙar amfani ga 'yan aikin da muke yi, to za muyi ƙoƙari mu ga cewa mun fara amfani da irin wannan abun.

Kana kallon taurari da dare? Gaskiya a'a. Ina kallon taurari ne kawai idan aka yi daci dana fita kuma ga taurarin sun fito a sararin sama ne. Ya To nan gaskiya zan iya kallawa amma ko shiba kalluna keɓ da keɓɓa kaka abin da gila ake so a gani ko kuma bana ba makamancin haka.

To gaskiya abin da nake shirin yi a ƙarshen mako, saboda Lahadi mostly muna fita. Zan je still aiki ne na karantarwa a makarantata Islamiyya. Saboda idan kuma ba lokacin da aiki zuwa makaranta ba ne irin ranakun yau da dama ana ɗan fita. Aje ayi ziyara ga ƴan uwa Ana rinƙa zuwa ana zauna bakin don kallon wasa sai a kalli wasanni na wannan ƙarshen mako ɗin.

To, kana zaman kangwaiwa ba. To, bansan wanni kalar zamane a ke nufi ba gaskiya. So amma dai muna kiranshi da, ee, Neldon a turanci. Idan shine kake nufi, su gaskiya bana yin shi wanda mu muna amfani da shi ne a matsayin mataki na horo ga waɗanda suke laifi. So, sai dai mutum yayi laifi ne ake sashi kalar wannan zama in.

Kujerun ka suna da daɗi? Eee to, suna da daɗin zama gaskiya. Saboda kusan shi wanda yake jagorantar a aiki da lura da kujerun mutum ne jajirtacce wanda yake ƙoƙarin ganin cewa, an inganta su, an gyara su kuma an zamanantar su daidai da buƙatar su ma'aikata ɗinsu. Gaskiya kujerun da muke zama da su suna da daɗi.

Eh to, ana rubutawa gaskiya kuɗin da ake kashen ra'ikewa kuma duba da nene mai. A matsayina lura ɗaɗin daɗi da olola na mutane a ƙungiyar gamayya ta malam Ida Oyan Yara, so ina rubuta kuɗai da kuma yadda za a kashe su da kuma abun da ake so.

Kana sa turare kullum? Eh, eh ina matukar son turare. Ina matukar son turaren da ba wai kullum bana. Wani lokaci idan ma zan yi bacci ma ina fes fesa ma jikina turare saboda in samu inji daɗin bacci kuma in yi bacci mai kyau.